Ina sauraron rediyo sosai lokutta da dama saboda wani zubin akwai irin abin 'yan siyasan nan da akan yi, zakaga cewa shi kuma wannan muke yi ya sunan shi, ji muke yi saboda iyakaci a rediyo za ka same shi ba ka samun shi a wani abu. To shiyasa gaskiya ina sauraron rediyo sosai sosai saboda in samu in ji wannan labaran siyasa da kuma ɗan rigingimu na tsakanin malamai da malamai da wasu wadda. To gaskiya sosai ina sauraron rediyo eani zubin.

A gaskiya dayake ban iya kwashe kwashen takalman nan, iyakacin wanda kawai na ɗa. Zan yi amfani da su, iyakacin su nake ɗan siya ɗaya, biyu zuwa uku haka. Saboda idan ma ka siya da yawa bushewa suke saboda ni na fason takalmin fata. To suna bushewa ma kafin ka saka su, to shi yasa kwata kwata ban fiya amfani da wani takalma da yawa ba. Kwaya biyu, uku idan yayi yawa ma shine za ka ga guda biyar haɗe da kwaba shoe. Amma bayan haka gaskiya bana, bana ajiye takalma da yawa.

Da ina son ziyartar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama a Saudi Arabia. Wannan shi ne kullum muradina da kuma abin da nake ƙauna. Allah ya kira mu Madina mu je mu gaishe da Manzon Allah mu dawo mu sauke aikin Hajji, kai umara. Kullum addu'an mu ke nan. Allah ya sa munnufa kuma muna son muɗan ziyarci ƙasashe irin su China, su Egypt, su waye, da dai su Russia suwane da sauransu.

Ta haihu. Idan dole ne wannan abun dole kai, ka ce wai ba za a rubuta kuɗin kashe kuɗin aiki ba. Ai dole ka rubuta, tun da kai ma akwai na gaba da kai, akwai na sama da kai. Dole kuma zai zu ye binciki nawa ka kashe nawa ka faɗa. To idan ba ka rubuta ba ina za ka kare kanka? Ai dole duk wani abu da aka kashe a kudin aiki dole sai ka rubuta. Ni kai kuma na irin haka ni ma personally, a'a haka a bangare na ni kaɗai haka na ka rubuta irin wannan abubuwa saboda in san nawa na kashe, in san kuma nawa zan darajata wannan abu. Ban yin wasa da shi sosai.

Ina kan ziyartar duk wasu ofis da ya kamata in bincika in ga sun shigo ko sun ba su zo ba. Sannan kuma akan bincika cewa me ake buƙata a cikin ofis ɗin wanda da kaina nakan zuwa in dinga duddubawa akwai abun da ake buƙata a siyo a saka to zan beyirifayin ɗumamen abubuwan gaba da ya. Sannan sai kuma in dawo sai kuma in zo in fara karɓar gaisuwa da binciken takardu.

Aduwan da ya fi muhimmanci yayin da yake kamar yanzu idan na tashi zan tsara cewa yau zan je daurin aure. To yana da muhimmanci shine na farko. Sannan na biyu zan je in gaishe da wani, zan je in gaishe da wani. Sannan kuma in rana ake ce ina fitowa zan ce to da daddare zan tsaya a zuba mai a mota. Sannan a yiwannan to da gaskiya nakan tsara irin wa'inan abubuwan daidai da irin lokacin da nake ganin ya fi dace mun da inyisu da kuma muhimmancinsu wanda kuma gaskiya bai da muhimmanci zan ce to ƙila waƙala ne ko a yi ko kar a yi babu damuwa.

Tabbas tabbas sosai mana, ai duk wanda yace baya baya kuka wajen yankan albasa to ba cika namiji ba. Kuma bai bai taɓa yankawa bane ba. Amma ai dai kuma ko kuma ba albasa yake bankawa. Amma in dai tabbas ja albasa yake yankawa, ƙatotuwan nan ja mai jar kala to tabbas kuwa sai yayi kuka. Sai dai kuma idan wai ɓari ta kawai yake haka ba yayyan kata yake ba kuma ba wannan ɗan guda ɗaya kawai yake amfani da ita shine. Amma in dai jar albasa ce aka ci ya zauna yana yankata to zai share kukan nan.

A'a nakan samu shayi da citta. Yauwa in samu in sha ko kuma a dafa mun kan rago kan saniya ba? Yauwa barar ka a samun shi yaji sosai in ajiye kuma madarar shanu a gefe. Yauwa to nakan yi wannan idan na sha kuma sai in nemi guri in kwanta to insha Allah duk murar da take damuna za ta yi min. In kuma bani da halin siyan waƴannan abubuwan sai in je in, siye maganin mura sai in sha.

Eh koyaushe ina, ina sabunta su irin kamar su window da kuma matsari ma'a na antivirus. Gaskiya wa'ƴannan ko yaushe ido na yana kansu, ina tsara su, ina sabunta su, ina kuma yawancin kula da su saboda idan suka ɗan samu matsala to gaskiya kwamfiyutar za ta iya cakewa. To kuma da document da kayayyaki na a ciki dawaye dawaye to ina kiyaye wannan abun sosai.

Ta hayaniya ta kan damu na, shi ya sa ni da yake gwate-gwata ma na kan zama in koma gefe in ci gaba da sabgogi. Ni na gaskiya ban fiya shiga cikin mutane ba saboda gudun hayaniya. Na fi so in zauna a cikin gida ni kaɗai. Babu wata hayaniya da take damuna to gaskiya. Alhamdu lillahi ban san hayaniya kuma ta kan damu na sosai. In na shiga cikin mutane na ji ko hayaniya, shi ya sa ni wajen irin su kallon ball ɗinnan wajen taro haka na cika mutane duk ban shiga saboda irin wannan matsala ta wannan da nake fama da shi. Ta, ta damuwa bana son hayaniya to shi ya sa kwata-kwata ban shiga irin wannan gurara.